Yaya kake jure zafi? Yanda nake ye in jure zafi shine nakan nema kaina kayayyaki irin na sanyi wa inda in nayi amfani da su wa inda kayan zasu min abin da nake so. Kaman kaya ne za ka gansu wanda ba su da nauyi ko kuma ba su da takura a jiki. To a irin wannan yanayi shine zan ji dadin jikina don in ji zafi bai takura mun.

Yaya kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda duk woni transactions da nake yi ta waya na nake amfani da shi. Don ni kuɗi in dai cash ne tsabarsu a hannu ba wai na cika mu'amala da su ba ne. Dukkan woni abu da za ka ga na kan yi gaskiya. Ni na fa so a ce in tura shi ta waya kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba don yafi ɗaɗi. Domin kuwa hanya ce mafi sauƙi wanda babu ruwan ka da woni yawo da kuɗi kash a hannu.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Toh wannan dai abu ne wanda kana amfani da su ko da wani lokaci. Amma dai ni dai a zahirin gaskiya abin da na fi so, na fi son alƙalami saboda shi wannan alƙalamin in dai har kana yin karatu, karatu da muke ce ma wana allo za ka ga ka fi am.

Wane irin askirim ka fi so? Irin askirim ɗin da na fi so akwai wani kalan askirim da ake cema wa mai biskit wanda in dai har ka siye shi za a ɗauko wani abu mazibi a zuba ma a cikin wannan biskit ɗin. Ba cin ka gama shanye wannan askirim ɗin naka watan da ake ce ma shi askirim ɗin kenan. Kuma akwai ragowan biskit wanda ake ce wa zaka jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Shi wannan askirim ɗin zai zama ka ci kuma kazo ka ci biskit kaga ci biyu kenan mutum.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da kawai nake yi don kiyaye lafiya, nakan duba na ga menene wannan abubuwan, abin da zai cutar da kai ka bashshi, abin da zai sa ku ma kai nasara ko kuma ka kiyaye lafiyarka za ka bi su. Domin yin hakan ne zai kare ka daga lafiyarka ta zauna ba tare da wani tangarda ba. Don haka gaskiya za ka ga mutanen mu da dama suna yin abubuwa domin kare lafiyarsu.

Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum saboda shi wannan magani yana da matukar mahimmanci shiyasa nake shansa kullum don abinciccikan da mani nake cin su. Zaka ga kalan abinci ne wanda indai za'a yi, wa'innai abincin ana ƙoƙarin sa musu magani domin shi abincin indai aka ce kana shan shi da magani a tare to zaka ga, zaka fi samun sauƙin cin magani baza tare da kana shan wahala ba. Shiyasa na zaɓar da in ringa samun abincin da ana haɗa shi da magani.

Kana iya busa tsaki, eh gaskiya ne busa tsaki ba kowane lokaci nake son sa ba, saboda shi wannan busa tsakin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ɗabi'a ne wanda bai da kyau shiyasa bana ƙaunar yin sa. Don haka nake ƙoƙarin yin abin da zai zaman mun, kowa da kowa bazan ɓata min rai ba kuma ba za a tsani ni ba shiyasa gaskiya bani daga cikin masu ɗabi'an wannan busa tsaki.

Yaya wurin aikinku yake? Mu yanda gurin aikin mu yake. Guri ne kawai wanda za ka gan shi gadai yi nan ga kuma kayayyakin aiki. Masana'anta ne mai zaman kanta saboda shi wannan gurin aiki namu da kuke ganin shi ya sha hara. Mutane da dama su kan kawo aiki a gurin domin a musu aiki mai inganci saboda mu muna iya ka bakin ƙoƙarin mu don mu ga mu inganta aiki saboda wanda ya kawo mana aiki gobe ya dawo.

Kana fin son bas ko taski? Gaskiya ni dai abin da na fi so, na fi son taski. Saboda son taxi ko za ka ga shi wannan tags ɗin ko kuma abin da ake ce ma bas suna tafiya ne kusan abu biyu ne mabanbanta wanda za ka ga in ka duba za ka ga ɗaya ya fi ɗaya. To amma ni dai gaskiya na fi son na biyun saboda shi na biyun ya fi muhimma.

Yaya kake son zama? Yanda na fi son zama ya kasance duk gurin da zan zauna. Gurin nan babu hayaniya ko kuma ace wani abu wanda zai ringa takuramin ya zama cewa a wannan zaman da nayi kawai ina tinani ne akan abubuwa masu kyau wanda za su kawo min nasara a rayuwata ko kuma ci gaba. Don zama da za a ce kana yin sa babu wani annashuwa da fa.

Wane jerin jaka kake kai? Ni dai jerin jaka da nake kai gaskiya wata nau'i ce wacce za ka ga tana tafiya da zamani. Saboda mene? Wannan tafiya ado da wani ƙalƙali da za ka ga yake tafiya to komai ka ringa bin zamani. Saboda in dai ba ka na bin zamani ba, kaima ba za a ringa tafiya da kai ba. Shi ya sa muka tsaya akan wannan kalar ta zamani yadda kowa yake tafi da nashi mu ma mu kan yi ƙoƙarin tafiya da nama akan irin wannan turban.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Eh, gaskiya nakan sanya shirye-shiryen kwamfuta saboda wannan sobe-sobe zai kawo maka nasarori sosai mako wa. Don duk abin da aka ce ko da yaushe ba ka canjashi. Kawai kana amfani da guda ɗaya ne. Za ka ga wannan abin gaskiya yana ba ka damuwa kuma kai kanka ba zai ringa burge ka ba saboda shi duk abin da kullum aka ce ana maimaita shi, yana da gundura kuma ma yakan zuma. Ya mutu wannan abin, shi yasa ka ringa ƙoƙarin sauya komai da komai gaskiya.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta gaskiya muna kokarin kowa a ce kai a matsayinka na maƙwauci ka kyautata wa wannan maƙwabcin naka domin akwai wasu abubuwa da dama wanda zai iya zuwa wanda kai kana yin wannan abun ne amma za ka iya cutar da maƙwabcinka to kai iya bakin ƙoƙarinka don ka kyautata dangantakarka da wannan maƙwabcinka saboda maƙwabtaka da kake ganinta tana da matuƙar mahimmanci wanda za ka ga ko mazan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yi maganganu da yawa akan maƙoƙantaka don wasu ma da dama sahabbbai ba manta ba lokacin da yake magana akan maƙota za ka ga suna maganan wai maƙoci zai iya gadon maƙoci saboda irin yanda yake gaya muhimmancin maƙoƙantaka za ka gama ku san ma abun da ake gaya akansa ka ce ma wannan ya fa ɗan'uwanka wasu haka suka ɗauka to shi yasa za ka ga sahabbai a wannan lokacin suke tambayan mazan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wai shi maƙoci ma zai iya gadon ka da dai sauransa hakan.

Ya kake tabbatar da ingancin aiki? Yanda nake in tabbatar da ingancin aiki kaman lets say ace, akwai aikin da muka amsa kuma wannan aikin da muka amshe shi, shine irin aban ma yara, yara ne suke wannan aikin to kawai in na zo zan kalla saboda mu mun saba ganin aiki manya. To wannan aiki manya da muka saba gani kaman ace anyi wanni aiki ne sabo wannan aikin da aka yi sabo za mu zo da abubuwan testing ɗin mu saboda mun tabbatar da cewa wannan aikin ya yi daidai da yanda ƙwararru suke yin wannan aikin. Ta wannan ne muke gane ingancin aiki ko kuma gurin amfanuwa da wannan abin da aka yi, zaka tarar da cewa bai kai na da wannan ɗin ba. To wannan shine yin.

Wane launin labulen suke? Launin labule na yanda suke gaskiya kala ne wanda zaka ga mai ruwan foda da kuma mai ruwan toka har ma da ja kala uku ne launin labule na yake don wannan kalan launi ni ta fa birge ni don ba a ce wai kalan launi ne guda ɗaya ba shi launi guda ɗaya kawai abu ɗaya zai baka to shiyasa ne nake so mai launi ne.

Kana rera waƙa lokacin wanka. Gaskiya ni bana rerawa saboda mu yadda addinin mu ya ba mu. Indai har mutum ya kasance kana cikin wannan ban ɗakin ba a san ma wani abu mai kama da surutu ko kuma surutu. To shi yasa za ka ga inde mu mun shiga cikin banɗaki kowa kawai yana yin abun da ya kai shi ne. Babu wani surutu, babu wani hayaniya. Don haka ni dai bana rera waƙa lokacin.

Wani irin wasa ka fi so? Ni dai gaskiya indai akalan wasa ne irin wasan da na fi so. Akwai wasan da ake ce ma sunuka. Sunuka in ban manta ba a farkon tasowa na babu wani wasa da nake matukar mahimmantar da ita ko kuma nake jin sonta. A raina irin wannan sunukan saboda indai wannan sunukan kana bugata tana da daɗi. Bacin kuma wannan gaskiya ƙwallon ƙafa don in ban manta ba, locin muna yarinta kamar shi ma yadda sunukan nan na yi son ƙwallon ƙafa saboda yana da matuƙar kyau, yana da matuƙar mahimmanci. Zaka ga indai kuna bugata kuna yin nishaɗi. Shi yasa nake sonta sosai matuƙa. Haka zalika ma wasan da ake ce ma PS na game da muke buga.

Kana yin kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo saboda akwai mutanena wanda za ka ga suna nesa. To indai ba da kiran bidiyo ba za ka ga ba, zamu samu abun da ake ce ma wa ganin juna ba. Dan kiran bidiyo za ka ga mutum ka gane a wane hali yake ciki don kowa ya ga kowa, kowa ya ga yaya mutum ya koma, kamar waɗanda na kai nisa da su.

Wane kayan marmari ka fi so? Kalan kayan marmarin da na fi so, ni dai na fi son lemu da ayaba da kuma gwaba. Saboda wa'yannan kayan marmari ne wanda indai kana cin su kuma kayan fruit ne, kayan itace wanda za su dinga ƙara maka lafiya da kuzari a jiki shiyasa na fi son kalan su. Kuma za ka ga ba su da wani abu da za ka ce za su cutar.

Sau nawa kake kidaya kayayyaki? To ya danganta ne. Kamar akwai irin sababbin irin ƴan aiki wanda kuka ɗauka a gurin masana'antar ku to. Shi ne zai baka dama saboda ka gane cewa wannan kayayakin da ka tafi ka ban musu suna cikin tafiya yanda ya kamata. To a irin wannan lokacin ka ga shi zai sa. Kamar yanzu na bisa da safe yammaci ta yana dawowa, an riga an gama ciniki sai in ga na ƙidaya wannan kayan saboda ganin babu wani abu da.

Yaya dangantakarku da abokan aiki yake? Na sha faɗa, ni yanda dangantakarmu take da abokan aiki shine zaka ga muna girmama junanmu kuma kowa yana ƙoƙarin bamu kowa haƙƙinsa. Don wannan shine za ka ga wannan dangantakarka ku ta sa kun zama ɗaya, kun ƙara shaƙuwa kuma kowa yana ganin kowa da mutunci da daraja. To ka ga babu wani abu wanda zai haɗa ku ya kawo muku tasgaro a tafiyan da kuke yi. Shi ya sa za ka ga dangantakarku ta yi ma'amala mai kyau ta ba ku abin da kuke so.

A wane wata aka haife ku? Ni dai a watan da aka haife ni, an haife ni ne a watan da ake ce ma watan goma daga watan Takwas, eh shekara ta dubu biyu daidai tutauzan kenan. Don haka ni yanzu kaga ina da shekaru ne da ba su wuce shekara ashirin da biyar ba. Tun da in ka tsaya ka lissafa, za ka ga lissafin ya tafi maka daidai da wannan lokaci da na gaya.

Yaya kake karɓar baƙo? Baƙo da kake gani yana da matuƙar mahimmanci saboda ko mazan Allah sibanawataallah a cikin hadisinsa yana magana a cewa yana cewa "ka girmama baƙonka haka zalika ma maƙocinka" sosai kuwa saboda suna da matuƙar mahimmanci kace ka mai da wannan baƙonka annabin kama Hausawa za kaji suna ga yin wannan maganan shi yasa ka tarbe shi hannun bibiyu duk wani abu da yake bukata kayi ƙoƙarin kawo masa saboda jin daɗin wannan ziyara taka da ta yi saboda ziyararsa tana da matuƙar mahimmanci a tattare ga.

So nawa kake amfani da internet? Yanda nake in amfani da internet a rana na sha faɗa gaskiya ba adadi saboda ina tunanin ban yi tunanin wai rana za ta zo ba zan ɗauko internet dina a ko wane lokaci ina kunna saba dan duk wani motsi na gaskiya internet ne. Kamar yanzu ace lokacin kawai da bana amfani da internet lokacin da irin na ɗan gaji ko in na ci abinci in ɗan kwanta in huta dan insamu in dan yin relax. In nayi wannan relax ɗin fa da na miƙe fa magana ce ta in ci gaba da amfani da wannan internet ɗin kaga to inda nace zanyi approximately a rana nakan yi amfani da internet so talatin gaskiya fiye ma da haka dan ya danganta ne ko kuma in na rage in ce ban yi amfani da shi da yawa ba kaman so goma haka.

Kana iya tsalle a igiya? Eh nakan iya tsalle a igiya saboda kaman lokacin da muke yara ma haka za ka ga lokacin akwai yarinta a tattare de mu, lokacin ne muke wannan tsalle-tsallen a igiya, dama akwai wasanni da a makarantu aka a gurin sport din mu za ka ga muna tsalle-tsallen igiyan nan. Kuma a wannan lokacin gaskiya mu ne kan gaba saboda ƙiriniya da muke da shi a wannan time ɗin gaskiya.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya abin da ya fi matuƙar muhimmanci ko kuma kyau a matsayinku na abo abokanai ko kuma abokantaka shine kyakkyawan mu'amala. Kyakkyawan mu'amala shine mafi muhimmanci indai har ku abokan juna ne, saboda kyakkyawan mu'amala da kake ganin ta za ka tarar da ita shine kowa zai ringa ba ma kowa muhimmanci kuma za ka tarar da cewa tafiyarku tana tafiya kuna yin abubuwa mai kyau yanda za ku zama wasu abu nan gaba, ku zama abin alfahari a cikin al'umma ga 'yan gidanku, ga iyalanku, ga duniya, gama kowa baki ɗaya. Don yin hakan nai zai ba ku wannan nasaran. Tacin ma wannan abin indai hakkun kyautata wannan mu'amala, ita kaɗai fi wannan mu'amala ita ne mafi muhimmanci.

Kana cimma manufar tallace-tallace. Ina cimma manufar tallace-tallace saboda kan wannan tallace-tallacen shine yanzu, yanzun nan za ka ga wani kasuwanci da kake yi ko kuma wani abu da ake tallata ko kuma wani abu da kake nema zai isa nan cikin ƙanƙanin lokaci kuma ka ga kai kanka abun da kake da buƙata wannan abin ya zo maka. Har gida biya wannan tallace-tallacen ko kai ma kana sana'a, kana son wannan sana'an taka taji ta tashi daga inda kake zuwa birane daban-daban inda ba shi yakka ba, ba nahiyar ka ba. To wannan tallace-tallacen tana da wannan hanya ce mafi sauƙi wadda za ta sauƙaƙa maka wurin tafiyan wannan kasuwancin naka inda kai kanka ba kai tsammani ba ko kuma ba kai zato ba. Shi ya sa tana da kyau mutum ace yana yin ta.

Kana tafiya kasuwanci kullum. Eh, gaskiya nakan je kasuwanci kullum saboda tafiya kasuwancin nan shi ne zaka gaya bani kuɗaɗen da nake buƙata ko kuma nake muradi. Don kace ka zauna haka nan baka zuwa kasuwa za ka ga abin ba zai maka inda ya kamata ba. Kana son kuɗin kashewa, kana son ka saya abu kaza, kana so kai kaza, kana so kai kaza to in dai baka zuwa kasuwanci wannan abin ba zai yiwun maka ba. Dan wannan fita kasuwancin ne kawai zai baka dama saboda ka samu ka biya makanka bukata har ma ka taimaki wasu kayi.

Wane irin nema ka ke fin so? Irin neman da ni na fi so shine ace in ga safiya ta yi an kira ni da wannan dukun dukun sanyin safiyar ace na fita nema na dawo da wuri na yi wanka na fita gurin shaƙatawa. Irin wannan neman na fi so saboda shi kalan nema ne wanda za ka je ka dawo kuma ka fita wasu al'amuran naka ba tare da ma wani ma ya san ga inda ka je nema ba. To gaskiya ni dai irin neman da na fi so kenan a duk rana duniya indai ta zo min irin wannan ina jin daɗi matuka.

Yaya kake tafa? Yanda ni nake in tafa shine kamar yanzu haka in dai anyi wani abu na matuƙar birgewa ko a makaranta za ka ga wannan abun da aka yi shi za ka ga za ka tarar da shi yayi wani abu ne na birgewa ko kuma wani abu na ilimi wanda ya cancanta yabo. To wannan yabon shi ne sai ka ga mun yi amfani da hannayen mu domin mu tattafa masa don ya ji daɗi ya ji farin ciki zai zama kaman mun yi encouraging din shi ne to some ideas da zai takawo dangane da abun da ya yi shi yasa za ka ga muke ƙoƙarin tafa masa.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yanda nake in yanke shawara a aiki shine nakan samu abokanan aikina domin mu tattauna da su, mu ji shawarwarin juna saboda wani abin in kai ka hanga, wani abin ba lallai ka hanga ba amma abokin aikinka zai hanga maka. To shiyasa kafin a ce ka yanke shawara kai da kanka, ka nema shawaran mutane saboda kuyi abin da yafi. Don kai abin da kake tunanin zai bada matsala maybe bashi bane zai bada matsala. Kai kuma abin da kake ganin ba zai bada matsala ba, shi zai bada matsala. To kaga amfanin shawarwari kenan da abokan aikinka domin su gano maka yanda zaka yi ka yanke shawaran ka, ka ji ideas from different perspective. Irin wannan abin za ka ga yafi sosai matuƙama kuwa.

Yaya kake kawowa a gidanku? Yanda nake kawowa a gidanmu shine in naje na yi aiki, abubuwan da suka shafa al'amuran masana'anta ta na samu riba ko kuma na samu abin da ake ce ma wani ɗan tagomashi wannan tagomashin. In na dawo gida, nakan yi aika bakin ƙoƙari na in samu in cire wanda zan ajiye ma domin yau da kullum, kullum don ka batar rana abubuwa sukan iya bijiro maka ba ka san ta inda zaka fa?

Kana son ɗakin ka yayi haske? Ina son ɗakina yayi haske sosai matuƙa. Saboda indai aka ce ɗakin ka ya yi haske, za ka ga ɗakin ya zama gwanin sha'awa. Bacin ma haka. Kaman da dad dare an shiga dare a irin wannan lokacin, indai ɗakin ka baba haske, ba za ka ji daɗin yin al'amuranka na yau da na kullum kullum ba. So da yawa ma za ka ga, kaman ni a yanayin ɗabi'a, ta inda aka ce dare dare ya yi, babu haske a ɗaki gaskiya bacci nan da nan yake kama na. Amma indai akwai haske, na kande dai ban yi ba.

Me kake ci a gurin aiki? To ni abubuwan da nake ci a gurin aiki gaskiya suna da yawa. Dan ni mutum ne especially indai har aka ce a gurin aikina abincin rana ne kawai na fici. To a wannan abincin ranan gaskiya na fi so ace na samu abun da ake ce ma shinkafa kaza. Saboda ita wannan shinkafa kazan indai har kana cin ta za ka ga ya riƙe maka ciki, ya kai ka izuwa maraice har izuwa lokacin da za ka gama wannan aikin naka. Dan haka nake son ta matuƙa kuma za ka ga ta fi ƙara lafiya indai har kana ma'amala da ita. Yau da na kullum kullum ba tare da ta sa cikin ka ya rikice ba ko kuma kana jin wani kalashe. Cewa nake son ƙaunanta irin wannan lokaci a gurin masana'anta.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yanda nake in kiyaye kalmar sirri shine nakan ƙokarin duk abin da muka yi shi indai wannan sirri ne kawai. To mu bawwannan abun a gurin, ya mu ya mu kawai da muka yi wannan sirrin shine kawai watarana in mun zauna domin mu maimaita wannan abun da muka yi. Wannan abin yana da muhimmanci, shi ya sa har muka sata a wannan sirrin don ba ma so mu ga yafita. Wani ya san wannan abin, shi ya sa za ka ga indai har mun tattauna wannan abun a irin wannan gurin mukan tashi ne mu bashshi anan. Kuma wani zaka ga shi gaskiya bai iya riƙe wannan sirrin to amma yanayin mutum ne. Kai discipline ɗin kanka a irin wannan abubuwan ya fi sosai don ka ringa riƙe shi.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ni ka sani irin kyautan da nake son bayarwa shine in ba da kyauta a san da mutum yake da buƙatar ka mai wannan kyautan ko kuma ka ba da taimako a san da mutum yake son ka ba da to irin wannan lokacin gaskiya nafi son badawa kuma wai ace mutum ba wai ya tambaye ka ba kawai kai ne ka ga ya cancanta da ka mai wannan kyautar sai ka masa ita domin yana bukata a wannan lokaci in ka ba shi shi kan shi zai yi farin ciki matuƙa a irin wannan lokaci.

Kuna samun horo a wurin aiki, mukan samu horo a gurin aiki saboda indai aka ce ba ka samu horo a gurin aiki ba, ba ka da wani karsashi ko kuma wani kuzari saboda shi wannan horon shi zai sa ka ringa samun kuzari a wurin aiki ko kuma karsashi danganin ka tsaya ka yi aiki mai kyau. To duk wani aiki da za ka yi indai har aka ce wannan masana'anta na ku ba ta hora ku, to gaskiya matuƙa wannan aiki na ku dai zai zama dai gayinan.

Yaya kake taimakawa mutane? Yanda nake in taimakawa mutane shine dan ganin wannan abun nasu ya tafi yanda ya kamata. Nakan tsaya in lura da menene jama'a suke da buƙata a lokacin da suke wannan matsakaicin neman wannan abin. Nakan yi iyakan bakin ƙoƙari na in ba da gudumuwa abin da nake da shi a hannu na don su ji daɗi. Don indai kai ma ka taimake wani, Allah zai taimake ka. Allah ba zai taɓa barinka haka ba. Don haka kowa ya ƙoƙarin tallafa ma mutane don yana da matuƙar muhimmanci. Dan kaima in kayi kaima za a maka. Koma wani bai maka ba, Allah zai maka. In ko Allah ya maka, ya iya maka, to babu wani da zaka buƙaci taimakon shi, shi yasa nake. Ƙoƙarin yin wannan hakan.

Kana iya duba lambar QR. Ina iya damba lambar QR ta applications da yawa wanda muke amfani da su wanda da kaje kayi scanning zai baka. Wa'innan lambobi na QR barcode da muka fasali da wannan suna. Don ita wannan QR ɗin wani sirri ne na wani abu da ake sawa saboda a sirrintashi sai dai in kai da ka san yanda abin yake zakayi amfani da wannan scanner naka dan ganin wa'innan numbers ɗin ka kalle su ka san kuma menene aka sa a cikin wannan QR barcode ɗin.

Kana fi son kofi ko shayi? To gaskiya ni dai nafi son wannan shayi. Dan shayi za ka ga ni ko da safe aka ce maka. Bana da buƙatar ace na ci wani abu mai nauyi shi nafi so in sha saboda ya rike min ciki. Don babu wani abu da yake min rike min ciki ko kuma in ji ni dai-dai irin da safe indai ba wannan shayi ba, indai na ce na ci abinci wani mai nauyi gaskiya bana jin daɗi. Shi yasa a koda wane lokaci ni bana son ace indai da safe ne na ci ma wannan abincin ba shayi ba don shi ne zai min dai-dai-dai dai yanda nake bukata da kauna gaskiya.

Kana kunna Bluetooth kullum? Nakan kunna Bluetooth amma gaskiya ba kullum ba, saboda ni Bluetooth ɗin da na fi kunnawa shi ne Bluetooth da nake sawa a kunne, kuma akwai sanda za ka ga kunnun ma ni na gaji da sa wannan Bluetooth ɗin shi ya sa ba kullum nake ma'amala da shi wai don in kunna shi, ko in saurari wani abu haka ba gaskiya sai, lokaci bayan lokaci nake kunna Bluetooth gaskiya a wayata.

Kana jin kukan zakara da safe. Ina jin kukan zakara da safe don in ban manta ba. A yanzu hakan nan a lokacin da na fara wannan recording ɗin voices ɗin da abin da na fara ke nan ina ƙoƙarin in yi recording amma kuma kukan wannan zakaran ban cika sonsa a lokacin da nake wannan recording ba amma to ya na iya. Haka nan fa na ringa jin wannan kukan zakaran amma dai na yi ƙoƙarin yadda zan yi don ba zai ringa shiga min wannan recording ɗin nawa ba. Nakan ji shi kullum da safe wannan kukan zakara.

Kana buga rubutu da sauri. Eh, gaskiya ni dai bana wani rubutu da sauri. Rubutuna a hankali nake yin sa saboda in ga na yi shi da kyau. Akwai wanda kuma za ka ga su wannan haka Allah ya halicce su indai za su maka rubutu nan da nan da sauri, sauri za ka ga samma' kuma ka ga yayi kyau. Ka san abin halitta ne kowa da yanayin shi, wani kuma ba halitta ba ne. Shi ne ya ƙoƙarin mai da kanshi wannan saurin rubutun amma ni dai gaskiya a hankali nake yin rubutu.

Ina kake ajiye makullan ku? A inda nake ajiye makullai na ko kuma makullan mu, ina ajjiye su ne a cikin aljuhuna na, duk inda zan je da su nake tafiya don in je inda zan je. In na dawo bana da baƙatin a ce na shigo gida, sai na je wani guri na dauko wani key, shi yasa nake yawo da wannan makullan ta. Aljuhuna na ko ina, ni dan makulli na dauke sa da muhimmanci, amma fa akwai ƙalubale in kana yawo da wannan makullan, saboda wata rana za ka iya yadda shi. Dan na yarda makullai dayawa, a wannan yawon da nake yi da shi ma.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Ina zuwa wurare da wuri. Bana bari wai indai aka ce zamuyi wani taro ko kuma wani sha'ani in ce nine zuwan baya. A'a, nine a farko farkon zuwa wannan lokaci, saboda lokaci yana da matuƙar mahimmanci. Ka daraja shi. Indai ka daraja lokaci zaka ga kome kana bashi muhimmanci. Shi yasa nakan je da wuri-wuri. Bana bari in je daga baya. Nakan ba da mahimmanci danganin na kasance a wannan wuri, da wurwuri da sassafe. Indai har.

Yaya unguwarku take? Yanda unguwarmu take shine dai ita ghetto area ce wacce za ka dinga samun mutane inda za ka ga kuma gidaje na talakawa da kuma mutane. Saboda ita irin unguwa ce, tsohuwar unguwa za ka tarar da ita ba wai irin sababbin unguwanna ba saboda ita ghetto ake ce mata. Kuma za ka tarar da al'adu na da da ake gudanar da su a cikin wannan unguwa.

Kana sanya bel kullum gaskiya ba kullum nake sanya bel ba saboda shi sanya bel kullum ya danganta da yanayin kalan kayan da kake ma'amala da shi, sai dai jefi jefi nake amfani da bel saboda mu a matsayin mu na Hausawa yanayin kayayyakin mu ba bel muke da shi ba. Akwai abin da muke ce ma mazagi shi akan mana a kayan mu muke sanya sa ba wai bel.

Wani irin takalma ka fi so? Kalan takalman da na fi so shine kwaba shu wanda in na sa su zan rufe ƙafana. Ba wai yau na saba ga yan haka ba saboda su suna da wani bambanci ne ba wai irin kowani takalmi ba. Duk inda za ka shiga za ka tarar da ƙafarka, za ta tsaya ba tare da wani ƙura ba ko kuma wani abu da zai ɓata maka ƙafa shiyasa ko'ina zan je nake ƙoƙarin saka wannan kwaba shu ɗin wanda zai rufe maka ƙafata ko'ina za ka ga ƙafanka koda yaushe tana yin kyau matak.

So nawa kake goge haƙori ko kuma haƙora, so nawa kake wanke haƙori ko kuma goge su a kullum kullum gaskiya ni dai. Nakan yi ne sau uku, in na tashi da safe kafin na fara cin wani abu. Nakan yi ƙoƙarin in wannan wanke haƙori da muka fi ce ma brushing haƙori kenan. Indai har nai wannan ko kuma mai amfani da asuwaki da muka saba tunda mu a matsayin mu na musulmai muna amfani da wannan asuwaki. Asuwaki kuma indai shi za ka yi amfani da shi, so ba adadi za ka yi amfani da shi. Amma indai brush ne, ni bai wuce in yi sau uku ba. In yi da safe, in yi da rana, in yi da dare. Shi kenan na.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yanda nake magance damuwa a aiki shine, in ga na samu nishaɗi a wannan aikin, ba na yadda ace, a wannan aikin kawai na sa sa a gaba, ba wani ɗan munches wanda in dai na ɗanyi wannan aikin zan ɗan ringa taɓawa, ko kuma ace akwai wani rediyo ko wani abun saurare, wanda in ina amfani da shi, aikin nan zai ringa tafiyar mun dai-dai yanda ya kamata, kuma ko da ace an samu wani matsala Nan da nan hankali na zai kai kan wannan matsalar, in ƙoƙarin gyara shi. Ba wai sai an gama aiki bane zan ga wannan matsala. Wa'innan kayayyaki tools din, suna taimaka mun dan ganin na magance damuwa,

Kana fin son hawa matakala ko lifta? Ai ni dai gaskiya nafi son ace na hau lifta saboda matakala ai wahalar da kanka za ka yi don shi wannan matakala kafin ma ka hau za ka ji gaɓaɓin ka duk sun sassage. Amma in dai lifta ne kawai kana hawa kanshi sai dai kawai ka tsaya kana tsayawa sai dai yi sama da kai ba ma za ka san sanda yake zama saman ba. Sai dai kawai ka ga ya je ya ajiye ka inda za ka je ko.

Menene abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so shine nafi son juice na Jolly Juice saboda in ba manta ba shi wanan juice ɗin da muke sha za ka ga yana da kyau kana shansa ko kuma ace kana ma'amala da shi saboda suna sa mai wasu sinadarai masu ƙamshi da ƙamsasawa. In kana shansa a kodawane lokaci ko hannun kaya taɓa ko bakin kaya taɓa za ka ji yana wannan ƙamshin shi ya sa nake sonsa sosai don a kowane lokaci nakan yi ma'amala da shi ko in sha shi sau biyar mane a rana.

Bokiti nawa kuke da su a gida? Bokitan da muke da su a gida ba su da yawa. Kawai guda biyar ne wanda muke yin amfani da su na yau da na kullum. Na farko shine in za a wanke ko za a yi abin da ake ce ma wanka da shi ake yi da kuma dayan shi wannan kawai akan ajiye wa. Wadannan ruwa ne da muke mu'amala da su na yau da na kullum da kuma na ukun shi kuma ana yin amfani da shi ne don kai wasu niƙe-niƙe da ake yi na kayan masarufai. Haka zalika sauran ma haka.

Wane kayan zaki ka fi so ko na gishiri? Ni dai na fi son kayan zaki sau da yawa har ma da mana gishirin. A ko da yaushe za ka ga kamar da safe in na tashi gaskiya ne nakan fara amfani da wannan kayan zaƙi ne. Kuma shi wannan kayan zaƙin za ka ga ko yara ne indai suna amfani da shi. Yana sa musu lafiya a jikinsu har ma da kuzari. Amma dai ni na fi son na zaƙi gaskiya da na wannan gishirin, duk da shi ma na gishirin yana da nasa amfanin amma ba a so ka ringa shansa da yawa. Dai, dai, dai, dai ake so.

So nawa kake tsarkake gidanku? To gaskiya nakan yi iya bakin ƙoƙari na in yi sau biyu. Da ace in na tashi da bacci, in na ɗan yi karin safe na, wataƙan na ɗan gama karance-karance na, nakan fara yi da safe. Ba tun na yi da safe, in na tafi gurin aikina, na gama dukan wani ayyuka da suka shafi aikina. Ba tun na dawo da yammaci shima nakan yi. Kaga sau biyu ke nan nakan yi a rana ba tare da na takura.

Me kake yi da ragowar abinci? Abin da nake da ragowar abinci, muna da mage a gidanmu ko kuma kare. Ba tun na gama cin wannan abincin to kuma ba tun ma wa'ennan dabbobi da muke da su. Muna da almajirai a unguwarmu, in dai har suna nan, mu kan yi ƙoƙarin ba su wannan abincin don su ma su samu su ci. In kuma ba haka ba in babu kowa, mu kan ba mu wa'innan nau'ikan abubuwan dabbobi da muke da su na gidanmu domin su ma su samu su amfana su ci wannan abinci.

Kana abin ƙa'idoji? Ina bin ƙa'idojin aiki sosai saboda in dai har aka ce kana aiki ba ka bin ƙa'idojin wannan aikin, ai akwai matsala. Babban ma kuwa don bin wannan ƙa'idojin aikin shi zai sa ogan ka ya ɗauke ka. Ka san me kake yi kuma kowa ma ya san hakan. Don shi wannan bin ƙa'idojin aikin yana da matuƙar muhimmanci ba ma wai iya aiki ko kaɗai ba. Duk wani abun da aka ce ba a masa ƙa'ida ba to wannan abun gaskiya de ba zai yi abin da ake so ba sosai kuwa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yanda nake yin ajiye takardun aiki shine, duk wa'innan takardu nakan yi bakin ƙoƙari na ne, dan ganin na adana su inda ba za su samu matsala ba. A gida akwai guri da na killace, domin in je in ringa adana irin wa'innan takardun, don gujema matsalansu. Haka zalika ma, bacin ma wanan gurare a gurin masana'antar mu, su kansu suna da ofis wanda kawai wa'innan kayayyakin takardun ake ajiyewa. Kuma, za ka ga gurin ma ko da yaushe yana killace, yana da tsaro sosai yanda ba za a ringa samun wani tasgaro ba ga wa'innan takardu, saboda za ka ga suna da ma.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake in ajiye kuɗi shine saboda akwai abin da muke ce ma asusu. Hausawa sukan amfani da wannan asusun shi mu kan ce ma ma'aji. Shi wannan asusun in dai har kana da kuɗinka kana so ka fara tara shi, za ka yi amfani da shi don adana wannan kuɗaɗe na ka ringa. Chilawa kawai wata yar ƙofa ake mai wacce kuɗin kawai zai iya shiga. Za ka ga masu walda ake kai ma wa su haɗa sa. In sun haɗasa za ka dawo ɗaki ka adana shi domin ka ringa sa wannan kuɗin a cikinsa. Haka zalika yana da daɗi gurin tara wannan kuɗin.

Kana da babbar gida? Tabbas gidanmu ba wani babbar gida ba ce to amma kuma matsakaici ne. Ɗan ƙarami ne wanda yake da ɗakuna kaman guda huɗu. Ba wani girma yake da shi ba sosai ɗan matsakaici ne gidan talakawa. Don haka za ka ga ba wai irin ƙatin-ƙatin dunnan ba. Amma dai muna so nan gaba ba da jimawa ba in Allah ya bamu abin da ake ce ma kuɗaɗe masu yawan gaske mu gina sa. Saboda shi wannan babban gida yana da daɗin sha'ani sosai. Duk wani abu da za ka ajiye, za ka ajiye shi very safe. Yanda za ka yi abinka cikin walwala. Allah ya bamu irin shi babban nan.

Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake son canza a wurin aiki shine kamar irin kayayyakin aikin da na san mun yi amfani da su sun tsufa, to ina son in ga canza su don duk kayan aiki shine zai rin ƙa sa aikin ku ya rinƙa muku sauri kuma kuna yin aiki mai inganci. Dai indai aka ce ba a sauya muku wannan kayan aikin ba, kullum za ku yi ta yin aiki ne dai ga dai aikin nan kuma ku kan ku za ku fi shan wahala. Amma in dai aka ce an yi wannan canza canzan kayan aikin, duk kayan da ya tsufa shi nake so a canza duk kuma kayan da ya zama bai tsufa ba, bai samu matsala ba, to abar mana da shi za mu iya aiki da shi.

Wane irin yanayi ka fi so? A irin yanayin da na fi so, na fi son a ce ina cikin yanayi ne wanda nake jin daɗi kuma ba tare da ina tunani na rayuwa ba. A ce ina da kuɗi da yawa a aljihuna da kuma cikin asusuna har ma da ɗayan asusun da muka fi sani da banki. Inde aka ce a wannan yanayin ina da wa'innan abubuwan to gaskiya shine na fi jin daɗi sosai. Kuma yanayi ne da nake so a ce ko da yaushe ina cikin shi.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ni irin tsintsiyan da nake amfani da shi, kalan tsintsiya ne, tsintsiyan laushi wacce in kana amfani da ita za ka ga tana ma shara sosai da kyau. Don kalan tsintsiyan za ka gan ta Hausawa suka fi amfani da ita tunda su turawa sai dai ka ga suna yin mofin da kuma faka suke amfani don ganin sun share guri tu. Amma mu ka ga saboda Hausawa ne, kalan wannan yanayin gurarenku za ka ga mu mun fi amfani da su saboda guraren mu ne tuka fi irin dattin da in kana amfani da shi zai ringa maka kalan sharan da kake so, shi ya sa na fi son aiki da shi a koda yaushe. Haka za lika ma ɗayan tsintsiyan da muka fi sani da tsintsiyan kwakwa da mun share gida ita ma in kana amfani da ita ta fi ma abun da kake buƙata da kunawan nan ka.

Kana shan ƴaƴan ruwan itace? Ina shan ƴaƴan ruwan itace domin suna ƙara lafiya a jiki ko da yaushe shiyasa nake ganin ƙoƙarin na sha wannan ƴaƴan itacen sosai ma kuwa don su ƙara min kuzari da kuma lafiya a koda wanne lokaci. Kamar ma a ce ranar da aka ce ta sati mukan je wurin da ake sayar da irin wannan ƴaƴan itacen domin mu sha su don ganin sun inganta mana lafiya da kuma kuzari sosai matuƙa.

Kana rufe baki lokacin hamma. Nakan rufe baki sau da yawa lokacin hamma amma dai gaskiya bana yarda a ce in nai hannu ma ban rufe bakina ba saboda a musulance yana da kyau lokacin da ka buɗe wannan baki ka rufe shi. Da in ba ka rufe shi ba mu gaskiya a matsayinmu na Hausawa zai zama maka wani abu da ban.

Wayarka na cika a caji ko wayarka na cika a jiya? Eh yana cika sosai ma kuwa especially in ka yi amfani da abu mai kyau. Nan da nan sai ka ga ya cika in ka sa shi a caji. Dan ni a kowane lokaci indai aka kawo mana wuta ko kuma solan mu da muke sa caji nakan amfani da babbar caza ta ce wacce in na sa ta a caji cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga ta cika da wuri har ma na ɗauko ta na ci gaba da uzurorin gaba na sosai ma kuwa.

Kana iya tuƙin mota. Ni dai ban iya mota ba. Bana iya tuƙa mota saboda ba a koya mun ba kuma bani da ita. Amma ina son ya kasance na iya ta tun kafin in saya. Dan haka nake so a cikin wannan watan da muke ciki in fara zuwa koyon ta, don in na siya ba sai na tsaya wani wahalar da kaina don zuwa na koyi wannan mota ba saboda tana da kyau ace. Ka iya ta don wannan zamani da muke ciki, zata taimaka ma gurori zuwa gurare daban daban wanda ba sai ka nemo direba ba da kanka za ka je ka yi uzurorin gaban ka.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yanda nake yi na shaƙata lokacin hutu shine in yi ƙoƙarin yin abubuwa wanda za su sa ni cikin annashuwa da jin daɗi kamar irin su zuwa gurare kamar irin su Black Fo. Wuri ne wanda ake haduwa don yin abubuwan da aka saba wa na gargajiya kamar mu Hausawa irin sai shaɗi da ake yi. Wannan shaɗin da ake yinsa ana yi ne domin tunawa da al'adunmu na yau da na kullum kullum da kuma mu yanzu 'yan zamani akwai abubuwan da ba mu san su ba amma yin wa'inan abubuwan shi ke sa mu gane ana yin sa ko kuma an yi sa.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka shine, lambobi ne da muke amfani da su wanda muke ce ma complement cards. Shi wannan lamba yana da albarka sosai don kasuwancin da muke yi. Shi ne yake ɗauke da dukkan wani adireshin mu inda muke sai da sai don kayayyakin mu. Za ka ga, haka nan za ka ga mutane daga rassa, gurade daban daban suna kiran mu, suna tambayan mu, ina ne wannan shago namu take mai albarka don su zo su fara kasuwanci da mu.

Sau nawa kake yanke farce? Yadda nake in yanke farce, a duk kwana talatin nakan yanke farce na ne kaman sau huɗu. Duk sati nakan yi ƙoƙarin samun wanda yake yanke farce don ya yanke min dan bana son a ce hannuna yana ɗauke da wannan farce saboda shi wannan farce yana ajiye datti. Shiyasa bana ƙaunar a ce ina barin shi yana daɗewa. Nakan yi maza-maza don cire shi. Gaskiya nakan cire shi a sau huɗu ne duk wata ke nan. Mako guda haka zalika ma. A wannan makon na kan ji daɗi in dai har na yi wannan yankan farce sau huɗu.

Wacce rana ne mafi kyau a mako? Rana da tafi kyau mu a mako a matsayin mu na Hausawa gaskiya dai ita ce ranan Juma'a da muke zuwa masallaci. Dan za ka ga wayanda suke yin sana'a a ranan ba su cika zuwa masallaci ba. Kawai sukan zauna ne domin su ci gaba da lazimi da kuma salati har ma da karatu a daidai wannan lokaci. Saboda yin hakan ne zai sa ma kaji kana komawa izuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala kana rokon yafiyarsa da kuma gafararsa a wannan rana. Dan babbar rana ce wacce muka muhimantar da ita sosai mu a addininmu.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ranar da nake hutawa a wurin aiki ko kuma lokacin da nake hutawa a wurin aiki, gaskiya dai lokuta ne da nake ƙeɓance su don ganin na samu wannan hutu wanda zan ce rana kaza da rana kaza ba zan je aiki ba. Amma na fi samun wannan hutun ne ranar Litani da kuma ranar Juma'a. Saboda waɗannan manyan ranaku ne wanda in dai har ka nema wannan hutu ka same ta tu shine daidai lokacin da za ka je inda kake da buƙata don ganin ka ji daɗi. Kamar yanzu ni da nake zuwa masallacin Juma'a, duk ranar Juma'a bana yin wani aiki to a wannan rana ne nake ƙoƙarin yin abin da nake so in cim mawa a rayuwa na baki ɗaya.

Kana yin motsa jiki kullum, motsa jiki kullum na kan motsa sas domin samun ingantaccen lafiya. Shi yasa bana yadda a ce rana tru awata zota wuce ban yi motsa wannan jiki ba. Saboda shi wannan motsa jiki in dai har kana yin sa ba za ka ringa ƙiba ba, ba za ka ringa tara jiki ba sosai kuma za ka ringa cire zufa. Wannan zufan cututtuka ne da ke jikinka wanda zai ringa cire maka in dai kana motsa wannan jikin. Za ka ringa kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Shi yasa bana yarda rana tazo ta wuce banyi wannan motsa jikin ba.

Wane gidan abinci ka fi so? Ai mu saboda muna da gidan abinciccika da yawa. Shi ne ya sa na fi son wannan gidan abincin da ake ce ma Shagalinku. Saboda Shagalinku sun iya abinci sosai. Shi wannan Shagalinkun da kuke ganin shi yana da gidan abinciccika da yawa a cikin fadin ƙasan mu ta Nahiyar Najeriya. Indai har ka ce kana so ka je gidan abinci, ka je ka ci na wani gurin, ba nasa ba to ba za ka ji daɗi ba saboda abincinsa yana da ɗanɗano da kuma maiƙo har ma fiye ma da yadda kake tunani haka za ta.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Ina zuwa aiki lokaci daidai saboda na muhimantar da aikina. Na basa himma, na bada muhimmanci a gare ta, shi yasa bana yadda ace na tafi wannan aikin ba a kan lokaci ba. Nakan yi iyaka bakin ƙoƙari na dangani na kasance a gurin wannan aikin nawa a kan lokaci saboda shi ne zai bani dama kammala aikina daidai kan time ɗin da ya kamat.

Kana rubutu kashe kuɗin aiki. Ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda muna da oganni waɗanda akafi sani da iyayen gidan mutum. Indai har aka ce za ka kashe kuɗi ba tare da ka rubuta ba, za a iya zuwa a ce, ya aka yi a yau ga ayyukan da kukai kuma amma mun ga kuɗi bai kai ba. To, ka ga za ka haɗu da ƙalubale za a yi tunanin ka ci kuɗi amma da aikin da aka yi in ya zama na ka rubuta shi to ba ka da wani haufi za ka ce ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga san da aka yi abu kaza ga.

Waɗanne kafofin watsa labari kake amfani da su? Kafofin yaɗa labari da nake amfani da su sune kamar irin su TV News da kuma BBC Radio har ma da Hausa. Saboda wa'innan kafafai ne wanda dukkan wani abu da yake faruwa a faɗin duniya baki ɗaya ko kuma nahiyar mu ta Afirka, zaka ga suna kokarin sanar da mai ke tafiya cikin ƙanƙanin lokaci ko kuma presently abun da yake tafiya suna don bakin ƙoƙarin su su gaskatar da sanarwa kowa da kowa.

Wane lokaci na shekara ka fi so? A lokacin da na fi so ta shekara shine lokacin bazara. Saboda lokacin bazara ne ayyukan mu yafi tafiya ko kuma kasuwancin mu yafi bada light a irin wannan lokacin. Shiyasa na fi son lokacin. Za ka tarar da cewa in dai an shiga wannan tsakanin, ko da yaushe bana rasa abin da ake ce ma. Masarrafi na ta sarrafin da nake ɗan jujjuyawa ma'ana 'yan kuɗaɗe da nake hidima na, na yau da na kullum kullum. Shiyasa na fi son wannan lokaci ɗan kuma yafi tafiya.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayana tana daidaita haske da kanta shine nake ce ma auto brightness wanda in dai wayarka tana da shi za ta ringa daidaita maka haske yanda ya kamata. Kamammani da nake amfani da wannan waya da muke cema autofa, za ka ga indai har ka yi amfani da auto brightness din nan. Ko da yaushe za ka ga tana daidaita haske da kanta. In safiya ta yi, hasken ta za ka ga ya ragu saboda hasken gari shi zai sama wayarka ka ga hasken ta ya ragu. In kuma aka ce anyi duhu za ka ga hasken ta shi ma yana daidaitawa ya baka yanda ba zai ɓata mai gilas ɗin ido ba.

Kana cire takalma a gida. Ina cire takalma a gida. Bana yadda a ce ko da wane lokaci takalmi na ƙafa na kamar zirga-zirgan da nake yi a cikin gida. In kai can in komo, in na cire takalmi nafi jin daɗin yin sa to amma kuma fa in dai har ka cire wannan takalmin ko da yaushe ƙafarka za ta ringa datti kuma ba dai cika san dattin nan nayi ba. Amma kuma dai don jin daɗi ni nafi jin daɗin. Yawo Babu takalma a gida.

Ya yanayin nisa da kake yi tafiya da ƙafa? Yanayin nisan da nake yin tafiya da ƙafa kaman nakan yi tafiyan da zai kai irin kilomita uku in dai da ƙafa ne. Kuma me yasa nake wannan nisan tafiyan kilomita uku? Saboda motsa jiki. In dai har ina so in motsa jikina na yi wannan tafiya to za ka tarar da cewa na samu nagartaccen training domin in ji daɗin jikina sosai, shi yasa za ka ga ranar tsakiyan sati na fi mayun wannan nisan kiwon. In ma ta kama na ji ina jin kuzari a jikina, nakan yi tafiyan da ya kai makilomita biyar duk ranan duniya na wannan tsakiyan sati.

Lantarki a wata to ya danganta da yanayin anguwan da kuke da kuma kuɗin da za ku ringa biya. Saboda kayayyakin aikin da kuke amfani a gida shi zai ringa la'akari da abin da za ku ringa biya a gidanku. Kamar gidan mada aka ce kuna da mita, babu ruwan su da wani, nawa ne kuɗin lantarki a wata? To mitan nan zata ringa reading duk wani wutan da kuka sha za ku ringa zuwa ne. Kawai kuna siyo kati kuna sama wannan mita iya abin da ka sha a wata shi za ka biya. Indai kana da kati, katin ka ya ƙare to shi kenan wutan ka zai ɗauke sai ka je ka ƙara siyan wannan kati. Haka abin mita yake, shi yasa mutum gwaramace yana amfani da wannan mita don biyan kuɗin lantarkinsa ya fi sauƙi a sauƙaƙe za ka ringa yin kome da kome.

Yaushe kake kwana kullum? Yanda nake kwana kullum shine a ko da wane lokaci kwantawa na bacci nakan yi sa ne ba tin na gama kallon movies da nake son kallon su. A tsakanin sallan isha'i in mun gama, ba tin mun gama sallan isha'i na samu naɗan ci abinci, naɗan karanta news, naɗan yi kallo, in ɗan samu ɗan nishaɗi sai in ɗan fara tunanin aikace aikacen da ya kamata ace na yi su a shagar gari. To dai dai wannan lokacin ne fa sai in kwanta in ci gaba da bacci na.

Yaya kake gaishe da mutane ko gaishewar mutane? Duka dai abu ɗaya ne. Yanda nake in gaishe da mutane shine, in na tashi da safe nakan fita majalisa inda muka zuwa muke saba firam mu a duk ko wani lokaci. Nakan je ne mi ringa musabaha, nakan basu hannu ina musa "Assalamu alaikum, ya kuke an tashi lafiya? Ya yau, ya gari, ya kuma aikace-aikacen da mukeyi na yau da na kullum-kullum. Ya iyali, ya gida, ya family ɗinka gaba ɗaya ina fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya" to hakane mukan yi gaishe-gaishen mu da mutane a kullum-kullum.